Gaskiya bana jiyo barkono mai yaji, saboda ina da ulcer. Idan naci abu mai yaji sai inji kwar nafii. Inji kirji na yana mun zafi wanda har zai sa ni rashin lafiya. To shi yasa nake kiyayewa kuma nake gujewa abu mai yaji.

Abincin da yake sa ni in ji daɗi shi ne shinkafa da miya. Ina bala'in son shinkafa da miya. Duk sanda na ci shinkafa da miya, na kan kasance cikin jin daɗi da nishaɗi saboda shi ne abincin da na fi so musamman a sa wake.

Ina son kiɗan kalangu. Kiɗan kalangu wani kiɗa ne wanda al'adan Hausawa ake yin shi ba tare da hayaniya ba. Ba na son hayaniya sai sa nake son kiɗan kalangu, yana mun daɗi kuma yana tuno min da al'adun da, na arewacin Nijeriya.

Nakan tsara ayyuka na da suka fi muhimmanci tun da wuri wuri, tun da wuri. Misali ana gobe zan zauna in shirya Saboda in tashi a kan lokaci saboda muhimmancin wannan abun. Sannan kuma nakan yi ƙoƙari in yi amfani da lokaci.

Ina tafiya zuwa wurare lokacin hutun. Nakan yi tafiya zuwa wurare, nakan je garin mu domin gaida yan uwan mu da abokan arziƙi. Wata zubin nakan ƙirƙira tafiya saboda nishaɗi da buɗe ido.

Nakan kallon inuwa na amma ba wai ko da yaushe ba idan ta kama na kalla amma dai sanda nake yaro nafi kallon inuwa na Kasancewa lokacin ban san me hakan ke nufi ba amma tunda na girma hakan ya ragu.

Abin da nake yi farko idan na je ofis na kan gogge tabo, in gogge saboda ina aiki a bookshop ne. Zan yi shara, in yi mofe, in gogge books saboda dust. Shine first thing dan abin da nake in naje ofis.

Wata rana ina zuwa lokaci daidai, wata rana na kan yi latti, wata rana kuma na kan je kafin ma lokacin aikin. Ya danganta da yanayin da na tashi da kuma in wani abu bai bijiro ba, na uzuri haka nan.

A'a ina riƙe lema sosai saboda gaskiya ina da alaji na sanyi. Idan ruwa ya taɓa ni na kan yi mura ko zazzaɓi. So gaskiya lokacin damina ina riƙe lema in tafi da shi wurin aiki. Ko da an jera kwanaki ba ruwa amma duk da haka bana manta wa in tafi da shi.

Gaskiya ni ba matum ba ce mai yawan tofa miyau amma idan ta kasance ta kama ina gida ne to nakan shiga bayi in tofar in kuma kama miyau ya kama ni a hanya nakan duba gefen kwata in tofar da miyau.

Launin idanuna fari ne da baƙi. Cikin fari sai kuma ƙwayoyin cikin ido na baƙi ne mai duhu wanda ina ga shi ne mafi yawan kalan idon mutane a cikin al’umma.

Gaskiya ban cika kirga sau nawa na ke yanka farci a sati ba ko a sati biyu kawai duk sanda ta kama ni dai duk sanda na ga yayi tsaho ya isa yankewa in na samu lokaci na kan yanka abu na amma gaskiya bana la'akari da lokaci amma dai na san cewa a duk wata ina yin hakan.

Kasancewa ta matar aure, da yamma kullum ina yin abinci ma mijina. Idan na gama abinci a matsayina ta musulma nakan yi sallah. Sannan kuma in yi wanka, in yi ado domin tarban mijina, domin na kasance mai son kwalliya.

Gaskiya nafi son tufafin auduga domin yana da taushi. Ko wurin wanki ya fi daɗin wankewa ko wurin gogewa shi ma ya fi daɗin gogewa. Yana da sauƙin sakawa lokacin zafi ko lokacin sanyi duka.

Ina cin salati sosai. Yana ɗaya daga cikin abin da nake so saboda yana ƙara lafiya sannan yana da daɗi musamman a cikin dafadukar shinkafa. Kuma abinci ne wanda yake na, na garinmu na Arewacin Najeriya da suka yarda da shi.

Gaskiya kyautan da na fi badawa shine kyautar kuɗi. Saboda idan kace zaka ba ma wani kyauta ba ka san me ra'ayin shi ba. To akwai wanda kuma kake son ka musu kyautan ba zata ba tare da sunsan zaka ba su kyautan ba. To nakan ba ma mutum kyautar kuɗi ya sayi abin da yake so. Kada in ba shi kyautan abin da bai mai ba.

Ƙwarai dagaske rubutuna yana da kyau, saboda inda nasan rubutuna yana da kyau. A makaranta akan ce ina da rubutu mai kyau. Duk inda naje ma akan ce ina da rubutu mai kyau. Tananne nasan lallai ina da rubutu mai kyau. Ni ma dana lura da haka.

Kwarai da gaske ina shuka a gida abubuwan da basu da wahalan fitowa wanda ake amfani dasu yau da kullum kamar irin su rama. A nan Arewacin Najeriya ana abinci da shi. Sannan alaiyahu ana yin miya da shi har a saka a dafadukar shinkafa da sauransu kuma yana ƙara lafiya. Sannan mu kan shuka bishiyoyi irin su gwanda, ayaba, mangwaro domin shan inuwa kuma mu yi amfani da ‘ya’yan itatuwan lokacin da suka fara.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Tana bani sha'awa yanda take yin ƙasa ƙasa gari idan ya fara duhu. Abin yana birgene kuma yana ɗaukan hankali ganin ikon halittan Ubangijinmu.